Yaya kake neman izinin hutu? So na kan nemi izinin hutu ne a ɗan lokacin da buƙatuwar hakan ta taso. Na kan nemi hutu saboda in huta sannan kuma in tafiyar da wasu lamura wanda suke buƙatan a tafiyar da su a wannan lokaci.

Kana iya rera waƙa? To, a karan kaina dai ban cika yin waƙa ba. Amma a duk lokacin da nake sauraron waƙa a rediyo ko a waya, nakan yi ƙoƙarin na bi ainihin mai waƙar mu rera tari wato myming.